To madubi, madubi da muke da shi a gida guda ɗaya ne wanda muke amfani da shi kenan. Amma akwai kuma wanda kowa na da nashi ƙarami yake amfani da shi. Sun kai guda huɗu haka. Amma dai akwai guda ɗaya wanda duka gida general kowa dai iya zuwa ya duba ya gani.

Eh ina iya amfani da kwamfuta sosai ma. Don kwamfuta ma course ɗin da na karanta kenan to na iya amfani da shi kuma ina amfani da shi kuma ina da nawa na kai na ma wanda nake amfani da shi. Ina amfani da kwamfuta sosai sosai.

To, gaskiya fim, fim kalan fim ɗin da nake so ina son fim ɗin ake faɗa na yaƙi, wanda ake rikici sosai sosai. Ina son irin wannan fim ɗin kamar irin fim kamar irin su game of Thrones, haka irin su Vikings Valhalla. Ina son ire-iren waɗannan fina-finan sosai na faɗa.